Abubuwan sha da na fi so, mene ne abin sha da ka ke fi so? Gaskiya abin sha ɗin da nake so ina son. Nutri Milk, ina son Tim sai kuma Bold. Yakan wani drinks wanda ake kiranshi Bold. Wannan drink ɗin drink ne wanda ake yin shi da citta mostly. Zaka ga yana da yaji kuma yana magani a jikin mutum. Inde har ka sha wannan ɗan wani sanyi-sanyi. Abubuwan da nake son sha babu kaman irin shayi haka Lipton, Lipton da, Lipton da lemun tsami. Ko kuma yes aka bari haka Lipton mai ƙamshin zoɓo. Dukkan wannan abin sha ne wandanda nake so. Abubuwan ɗin nakan iya sha kuma nakan iya ijewa don in sha ɗan anjima. Wasu daga cikin, an loda abu ɗaya daga cikin abun da nake so nakan so inji ina shan yogurt. Duka ina amfani dasu sosai. So abune muke wanda inda har da dama ya kamata ace mutum yana samun irin waɗannan abubuwan. Ba wai kai ta loda ma cikinka siga, coke, fanta, kana shan soya, kana shan siga. Dan wannan, ɗan wannan, ɗan wannan natural drinks wannan ya kamata ace ana samun shi kana sha irin ma ace ma irin ma fruit salad ɗin abu daga ko kuma ace ka yi jus ɗin banana haka ka dai ji shi Masha Allah. Wanda kai ka san inda kana shan shi domin lafiyan cikinka ne ba wai baraza ba, ba wai baraza ba, ba wai ya zama barazana ga lafiyanka ba.